Launin tawada da muka fi amfani da shi shine baƙi. To gaskiya nafi son launin tawada baƙi domin diyan da ka yi shi za ka ga ya fito rubutu ya fi fita idan aka yi shi da launin baƙi. Shi ya sa yawanci za ka ga muna amfani launin baƙi wajen rubutu saman takarda. Da yawan mutane suna son launin baƙi sosai.

Ina kwana gado a sama, ina da gado mai kyau wanda nake amfani da shi idan zan kwanta idan zan yi bacci. Ba a ƙasa nake kwana ba saboda gado yana ɗaya daga cikin abin da yake sanya nishaɗi idan na zo bacci. In je in hau kuma in yi bacci na cikin salama to gaskiya a saman gado nake bacci tare da katifa.

Ina shan madara musamman ma da safe idan na tashi, zani amfani da madara in jiƙa shayi ko in yi wasu abubuwan na daban. Wani lokacin ma ina dama madara in yi amfani da ita saboda in sha. Sosai ina shan madara kuma kaga madara da ya gwat yawanci ana, a-ana aiki da su a ƙasarmu Nijeriya. Ina shan madara sosai gaskiya.

Eh muna yin wuta da itace yawanci ma kamar abinci da sassauran su muna yi da itace, sannan muna, muna amfani da itace don hura wuta domin mujiɗimi da safe ko ko da daddare lokacin sanyi. Wannan yana taimakawa mu samu mujiɗimi a jikinmu ya kasance ba mujin sanyi sosai.

Eh ina dubawa kuma ina amfani da lambar QR ta yanda zan haska in san abin da yake ƙunshe da labarai ko kuma wasu muhimman abubuwa. Ina amfani da QR sosai. Duk lokacin da naga an sanya QR jikin kwali ko jikin wata fefa, zani haska sai in ga abin da aka sanya sai in karanta. Wannan yana taimaka min sosai.

Idan ina cikin damuwa yawanci zan samu in keɓe waje guda sannan in yi nazari me sanya ni damuwar sannan in gano hanyar da zan magance wannan damuwa. Zan kasa matsalin gida biyu da tafarko mai sauƙi sauƙi da mai sauƙi. To idan na samu sauƙi za ni yi amfani da wannan damar in tabbatar da na magance damuwa ta a wurin aiki.

Eh, ina da kati ɗan ƙarami na kasuwanci wanda ke ba kostomomina ko wadanda suke sayan kaya na, su yi amfani da shi saboda su kira ko su ga bayanan abubuwan nake sayar da ko kuma adireshina wajen da nake kasuwanci. To wannan yana taimakawa ta yadda mutane za su nimce ka ba tare da sun sha wahala ba.

Abin da nake yi idan ina jin damuwa, a lokacin da nake jin damuwa ina samu in zauna wuri guda ne kaɗai in yi tunanin meya sanya ni damuwa, sannan wane hanyoyi ne zan yi amfani da su don saboda in fita wannan damuwa, to wannan yana taimaka mani in bar jin damuwa.

Abincin da ya fi sani in ji daɗi shi ne shinkafa da wake, da mai da yaji da salad. Idan na samu wannan abincin ina jin daɗi matuƙa, sosai. Ina cika cikina da shi. Saboda haka, na fi son abin da ya fi shinkafa da wake. Ina jin daɗin cin shinkafa da wake.

Eh ina iya hasashen lokacin baccina domin nasan lokacin da nake bacci da karfe goma na dare yayi zan fara jin bacci to Indai ma ban kwanta ba lokacin zanje gyan gyedi zanje ina ina rausa yawa amma idan naje na kwanta sai ka ga nan da nan bacci yazo ya dauke ni.

Duk lokacin da ruwa yake zuwa, a misali a lokacin damina, ina samun wuri in zauna ni kaɗai idan ina da caji in riƙa sarrafa wayar hannu ko kuma in zauna ina karanta littafi. Wannan abin shine abin da nake yi idan lokacin ruwa yana zuwa.

Eh ina kunna Bluetooth kullum, duk lokacin da zan yi amfani da shi ko in ji waƙa ina kunna Bluetooth ko kuma idan ina so in tura wani abu daga kwamfutata zuwa wayata ina amfani da Bluetooth. Kusan kullum ma kusan kullum sai na yi amfani da Bluetooth domin yawanci ma Bluetooth ɗina buɗe yake.

Ina goge haƙora sau biyu da safe idan na tashi, kafin na ci abinci, kafin na yi sallah ina goge haƙorana. Sannan kuma idan zan kwanta bacci bayan na gama komai ina goge haƙorana saboda in tashi haƙorana suna lafiya Lau cike da tsabta tare da kulawa. Shi yasa ni ke yin haka.

Ina son in ziyarci ƙasashe kamar su America, Ingila, Faransa da Saudi Arabia. Ina san wayannan ƙasashe, in shi su ne burina. Ina so ya kasance na ziyarci waɗannan ƙasashe saboda inga yadda ci gabansu, yake, sannan musamman a, China ma ina so in ziyarceta.

Ina share ɗakina kamar so ɗaya a sati. Wani lokacin kuma ina wuce haka. Gaskiya, bani yawan shara a ɗakina. Gaskiya, bani yawan shara a ɗakina. Wani lokacin ma sai dai in ba da kuɗi, nera ɗari ko ɗari biyu, in ba da a, share mani. Ina daɗewa ban yi shara ba gaskiya.

Eh, da ba ni san cin abinci bakin titi amma yanzu gaskiya ina cin abinci bakin titi. Idan ka ba ni rake ko irin gyaɗa da su sauransu zan iya cimaka su a bakin titi. Amma kama abinci su sauransu gaskiya bana iya cin su a bakin titi. Ina cin abinci a bakin titi sosai amma abin da ya shafi ɗan abin taɓawa irin su gyaɗa da raken sauran.

A inda nake so na yi hutu shine ya kasance na yi hutu inda mutane basu da yawa ta yanda zan samu daman yin nazari da yin tunani da yin tunanin abin da zanyi gaba. Domin wani lokacin hutu abunda na ɗauke shine zaka zauna ka tsara yadda rayuwarka za ta kasance a wannan hutu in bayan hutu zanyi kaza, zanyi kaza to shine abinda nake yi.

Abubuwan da na fi so na ci, ci su ne, kama irin su kayan maƙulashe irin su gyaɗa, kwakumeti, nome, rake da sauransu wanda ake amfani da sikari wajen a iya sarrafa su. Ina jin daɗin cin su.

Eh muna samun horo duk ƙarshen wata za a zo a bamu training wato horo ta yadda za mu samu nasara a ayyukanmu na yau da kullum. Shugaban wurin shine wanda yake bada training ko kuma wani lokacin ya gayyato wani daga waje ya zo ya bamu horo din.

Muna da babban teburi wanda muke amfani da shi wajen yin rubutu, sannan kuma muna da kujeru daga gefen teburan. Eh, teburin babba ne, yana da faaɗi wanda mutane biyar suna iya amfani da shi. Zalai lafiya lau za su iya aje jakkuna tare kuma da kwamfutar su da sauran kayan aiki.

Gaskiya yanzu bani karanta jarida amma da can ina karantawa idan na samu jaridan. Amma ba siya nake ba. To gaskiya muna karanta ina karanta jarida ada amma a yanzu gaskiya bani karantar jarida saboda zuwan waya. Waya ta dauke komi duk abinda kake bukata kana latsa wayarka za ka samu.

Ina share gida kamar su ɗaya a sati. Gaskiya ina daɗewa ban share gida ba. Wani lokacin ma ba ni ke share gidan ba, ƴan gidanmu su ke share gida. Domin na fi share ɗakina idan zan yi amfani da shi wan lokacin. Ina ɗokan lokaci shima ɗakin ban share shi.

Eh, ina duba saƙonni sau irin biyu, zuwa uku. Zan duba inga wanda ya turo mani saƙo idan da hali in mashi reply wato in tura mashi da saƙo in mayar da mashi da amsa. Idan kuma ba hali sai in bari sai na dawo aiki sai in, sai in tura mashi.

Eh ina sanya agogo sosai a hannu, ina sanya agogo a hannun hagu. Idan ina da kuɗi ina iya siyan agogo irin guda biyu zuwa uku na ajiye duk lokacin da na yi gayu ko na shirya za ni je wani wuri in dauko agogon in sanya sai kaga na yi kyau matuƙa sosai.

Abin da na fi tunawa da ina yaro shine, eh, addini da sauransu. Idan ina zaune ina tuna yarda wasu abubuwan suke faruwa da idan na girma, me zanyi? Ina so in zama kaza, ina so in yi kaza. To, lokacin ina yaro ina tunani mabambanta da yawa gaskiya.

Gaskiya ni, ma'abocin son karanta littattafai ne. Domin ina iya karanta littafi biyu a wata guda. Kaga ko tunda ina iya karanta littafi biyu a wata guda, ai zan iya kiran kaina a matsayin wanda yake son karanta littattafai musamman littattafan Hausa.

Eh, ina amfani da hannu na in cije farce balle idan na ga farce ya fito man sosai ina amfani da hannu in cire farce. Wani lokacin kuma ina amfani da reza wajen yanke farce din. Amma ina daukan lokaci kafin in yi amfani da reza. Da ina iya yin wata guda.

Eh, ina iya jefa dutse. Idan na jefa dutse nesa yi na ɗaukan lokaci kafin ya kai inda nake bukata kaga dai. A almisali wannan yana nuna cewa idan na jefa dutse yinayin nisa sosai kafin ya dawo. To gaskiya ni ma abocin jefa dutse ne.

Eh ina kuka lokacin da nake yanka albasa domin tana da yaji to duk lokacin da nake yankawa da wuƙa to ina jin hawaye suna zuwa mani ma'ana ina yin kuka, ina yin kuka. Yawan ci ma ai duk kusan kowa idan yana yanka albasa yana yin kuka to nima ina yin kuka.

Eh, ina amfani da wayata wajen biyan kuɗi. Muna da irin su Opay, Money Point da su sauransu wanda muke amfani da su wajan biyan kuɗi. Kuma cikin sauƙi da rahusa, wani lokacin ma ba a, ba bu charges. Ko na, ko na kwandala guda za ka biya, ka biya buƙatunka ba tare da ka samu wata matsala ba.

Ina yin tsari ta yanda zan tabbatar cewa aikina bai hana ni yi wa su abubuwan rayuwa ba. Ina samu in tsara abubuwan da nake so in yi, to ta wannan hanya, 'yan lafiya law zan, zan, zan, zan tsara duk abin da nake so in yi ba tare da ya shafi wasu al'amuran rayuwa ba.

Eh, ina amfani daaa kunnen waya wanda muke amfani wajen jin waƙa ko wajen kallo da sauransu. Idan ina amfani da shi lafiya, lau zanji magana did da ake yi ba tare da an samu damuwa ba ko hayaniya da sauransu, wanda yana taimakawa wajen amfani wajen jin muryar garau ta fito ba tare da wata damuwa ba.

Kayan marmarin marmarin da na fi so shine kankana. Ina shan kankana sosai. Ina iya shan ƙwallo guda lokaci guda. To ka gani wannan yake nuna cewa ina son kankana sosai amma da can ba na shan kankana amma tunda na gane shan ta yanzu ina shan ta sosai.

Ina da takalmi kala kusan uku ko huɗu, ina da baƙi, ina da mai ruwan hanta wato brown, ina da ash wato mai kalar tuka kuma dukansu ina sanya su kuma dukansu ina amfani da su. Amma yawanci na fi son waɗannan baƙi in saboda ya fi zama man chip chip a ƙafa ta.

Idan ina so na ajiye kuɗi, ina da wani akawun wanda nake amfani da shi na ajiye kuɗi. To idan na samu kuɗina na wata, zani ɗauki wanda nake so na ajiye sai na tura su zuwa wannan akawun ɗin. To wanda yana taimaka mani wajen ajiye kuɗi ba tare da taɓa su ba.

Eh sosai ina karatu kafin na kwanta. Ina samun littafi na ɗan karanta amma ba sosai ba. Ina fara jin bacci kuma sai in ajje littafin in je in yi bacci. Ina yin karatu irin ƙarfe tara kafin ƙarfe goma na je na kwanta. Wannan yina tai makamun ta yanda zanta shi da karsashi.

An haife ni a watan Janairu wato January a bature. Ina amfani da wannan nan wata din a duk takadduna. Duk wanda ya ce wane wata aka haife ni, zan ce January aka haife ni, saboda ina alfahari da wannan watan.

Gaskiya bamu sanya unifom a wurin aiki, kayanmu na gida kuwa ke tafiya da shi. Kaga Kowa yayi kayanshi ya tafi wurin aiki. Ba mu sanya unifom. Ina tunanin wasu dai wajen aikin suna amfani da yunifom, ko banki da sassauren wurare.

Ina shan ruwa kamar su goma a rana. Ni gaskiya ma'abotin shan ruwa ne. Ni ɗan bayan lokaci ina zuwa in sha ruwa, sannan ko bayan na ci abinci ina zuwa in sha ruwa. Ina iya shan ruwa gaskiya fiye ma da goma a rana gaskiya sosai ina shan ruwa. Ni ma'abotin shan ruwa ne.